Assalamu alaikum. A yau zan yi magana ne a kan wata tambaya mai muhimmanci wadda ta shafi rayuwar aiki, karatu da mahulda mu ta yau da kullum. Tambayar ita ce, sau nawa muke yin taro a mako kuma me yasa taro yake da muhimmanci a rayuwar mu? A zaman-- a zamanin yau taro ya zama wani ɓangare ne na rayuwar mutane da dama, ko a wurin aiki, ko a makaranta, ko a cikin ƙungiya, ko ma tsakanin ƴan uwa. Taro yana taimakawa wajen tattaunawa, yanke shawara da fahimtar juna. Ba kamar da ba, yanzu taro ba sai an hadu a wuri guda ba. Akwai taro ta zahiri sannan akwai taro ta intanet. Ni kaina sau nawa nake yin taro a mako ya danganta da abin da nake yi a wajen lokacin, a wancan lokacin. A wasu makoki zan iya yin taro sau biyu ko uku, musamman idan akwai aiki da yawa ko wani shiri da ake so a aiw-aiwatarwa. Amma wasu lokutan kuma zan iya yin taro sau ɗaya kawai idan abubuwa suna tafiya daidai. A wuraren aiki da dama ana yin taro domin tsara aiki na mako. Misali, a farkon mako ana iya yin taro domin tattauna abin da za a yi, wane aiki kowa zai dauka da lokacin kammalashi. Irin wannan taro yana da matuƙar amfani domin yana rage ruddani kuma yana sa kowa ya san rawar da yake takawa. A makaranta ma taro yana da muhimmanci. Ɗalibai na iya yin taro da malamai ko kuma su yi taro a tsakanin su domin tattauna aikin group presentation ko shiri na jarrabawa. A irin wannan hali ana iya yin taro sau ɗaya ko biyu a mako, gwar godon nauyin karatu. Akwai kuma taro na ƙungiyoyi da ƙungiyoyi, kamar ƙungiyoyin matasa, addini ko kasuwanci. Wasu ƙungiyoyi suna yin taro kowane mako wasu kuma sau biyu a wata. Amma a mafi yawanci ana ganin taro sau ɗaya a mako domin tattauna ci gaba, matsaloli da shawarwari. A wannan zamani na fasaha mutane da dama suna yin taro ta online ta hanyar apps kamar Zoom, Google Meet ko Microsoft Teams. Wannan ya sa taro ya fi sauƙi domin ko kana gida ko a wani wuri za ka iya shiga taro. Saboda haka wasu mutane suna yin taro fiye da, fiye da dadda saboda ba sai sun yi tafiya ba. Duk da haka yana da muhimmanci mu fahimci cewa yawan taro ba ko yaushe yana nufin inganci ba. Wani lokaci taro mai yawa yana iya ɓata lokaci musamman idan ba a tsara shi da kyau ba. Saboda haka yana da kyau a yi taro idan akwai bukata ta gaske kuma a tabbatar cewa taron yana da manufa a sarari. A ganina taro mai kyau shine wanda yana da manufa, bayyananniya, yana da takaitaccen lokaci kuma kowa yana da damar ba da gudumawa. Idan aka bi waɗannan ƙa'idodi, ko taro sau ɗaya a mako.